Eh ina son zama in ketare ƙafafu na. Dalilin da ya sa nake son zama in ƙetare ƙafafu na saboda. Idan na zauna na ƙetare ƙafafu na ina jin daɗi sannan kuma ina jin ina samun balance in yi abun da ya kamata in yi. Shi ya sa ina son zama in ƙetare ƙafa na. Idan na zauna don ban ƙetare ƙafana ba ina ji kamar ban zauna da kyau ba shi ya sa komi ya za a yi da ni. Ina son zama in ƙetare ƙafafu na saboda in ji daɗin zama na, in shaƙata, in iya shagali inda nake so in yi, a inda nake zaune.

Eh ina iya dafa abinci gaskiya ni gwanin dafa abinci ne. Dalili da ya sa na iya dafa abinci shine lokacin da nake ɗan kankani gabaƙi ɗayan mu yara mazaje ne maman mu ta haifa so in ta fita ɓa wanda zai iya dafa abinci ba su yi mu ɗin da muke dafa abinci. Ta koya mana yanda za ta zamu ɗinga dafa abinci ta koya mana yanda zamu ɗinga sa kayan abinci da kayan miya wanda zamu sa a cikin abinci ya mana daɗin ci. Saboda haka gaskiya duka gidan mu mun iya dafa abinci.

Gaskiya, inda nake inganta aikin mu gaskiya ba sassauci. Ina son yin aiki ne a inda ya kamata. Ina sa jikina aiki saboda babu lokacin jiran lokaci. A yanzun zamanin da muke ciki, dinnan duk wanda baya aiki gaskiya yana cikin matsala kuma ba zai samu abunda zai ci abinci ya biya bukatun iyalinsa ba. Shiya sa koya za a yi da ni bana wasa da aikina saboda aikina shine girmana kuma shine darajana kuma shine karfina. Shiya sa bana wasa da aikina. Domin dan bai aiki ba babu abinci domin na.

Eh gaskiya muna aiki tare da ƙungiyar mu da haɗin kai muke yin aiki sannan kuma bamu hassada da juna mu. Komai ne muka yi muna iya kokarin mu tabbatar cewa muna yin abin da dukkan mu za mu so kuma dukkan mu za mu ji daɗi. Shi ya sa mu da ƙungiyar mu da muna aiki ba mu shan wahala sosai sannan kuma ba mu jumawa yin aikin da muke yi. Domin kanmu ɗaya yake sannan kuma bakinmu ɗaya a haɗe yake babu munafurci. In kuma ba a sami ɗan wa ɗaya daga wurin aiki ba ana iya zuwa har gidansu a yi gaisuwa a tambaya yaya lafiya me ya faru da shi? Be sa mu ya fito aiki ba? Gaskiya ana jin daɗin aikin.

Eh ina sanya tabaru gaskiya. Dalili da ya sa nake son sanya tabaru, eh tabaru su kala abubuwa ne wanda ya kamata mutum ace yana sanyawa. Shi ya sa na so sanya su gaba kiɗaya. Sannan kuma dan ban sanya su ba bana jin dadi. Shi ya sa komiya za a yi saboda inji dadi idan nai wanka ina sanya su. Kuma haka ya fi bani kwanciyar hankali da jin dadi.

Eh gaskiya ina da abubuwa da dama da nake yi lokacin da ina damuwa. Farko ina amfani da basira na ne in san ya za a yi in magance wannan matsalar. Bayan na yi amfani da basira na in magance wannan matsalar da ake ciki, sai in san ya za a yi kuma kar in sake shiga wannan damuwan, in san menene dalilin da ya sa aka shiga damuwa makamanice haka.

Eh to gaskiya inda nake ajiye makullanmu ina ajiye wa a gidan kaka Maryam ne. Dalili da yasa nake ajiye a gidan kaka Maryam, saboda kaka Maryam ita bata fita waje kuma tana iya ajiye mana makullinmu. Duk lokacin da muke bukata idan mun dawo muna samu a wurinta. To a wurinta ne muke ajiye makullinmu kuma yafi mana tsaro, shi yafi mana mafi alheri shiyasa muke ajiye makullinmu a wurinta.

Matana ne ke kakkafa min bayani. Dalili da ya sa matana ke kakkafa min bayani domin matana ne ta san daidai inda bayana yake min ciwo. Kuma ta san inda bayana za ta kakkafa min shi in samu sauƙi ba tare da an sha wahala ba. Shi ya sa koya zaƙai da na iya kokari na ya ɗore wa na. Idan nayi likima na kakafa mai bayana ba tare da zan samu matsala ba.

Matashin wuya da nake amfani da shi, ina yi amfani da babban ne, ina yi amfani da ƙaramin ne. Dalili da yasa wani lokaci ina amfani da babban din saboda in ina son in kwanta im bacci ne saboda in samun in baje a kai da kyau. Indai kuma in ina kwance a waje ne a kan taburma ina amfani da ƙaramin matashin wuya. Shi ya sa ni lokaci kuma in ina so yin magana, murya na fita da kyau yadda yakama ta.

Eh, ina da katin kasuwanci gaskiya. Siya katin kasuwanci na da amfani. Da mai, idan kana da katin kasuwanci ya nuna cewa ka jona union kai na ƙa'ima na 'yan kasuwa. Sannan kuma duk time da damuwa ya same ka, ka gaba kidaya shugabanin 'yan union na 'yan kasuwa. Duk gwammiya zai yi kokari ya shigo cikin matsalar, iya tambaya jiya ne in kuma akwai wanda za a iya haɗa hannu a nimi mafita. A memban masu kasuwanci a gari za a taimaka ma.

A'a bana iya ƙirga sau nawa da nake ƙidaya kayayyaki domin lokaci a rana ɗaya ina iya ƙidaya kayayyaki sau goma. Lokacin ina ƙidaya kayayyaki sau huɗu, shi ya sa bana iya sashi a cikin lissafin kayayyakin da nake ƙidaya. Amma dai na son cewa bana rasa kayayyakin da nake ƙidaya wa a kullum kullum idan garin allah yawa. Shi ya sa ni bana iya sa a lissafina cewa sau nawa nake yi amma indai misali ɗaya a Asabar ne ina iya yi sau shida.

Lokacin da na farka farko ina tashi in yi addu'a ne in gode ma Allah da ya waye gari rai da lafiya sannan kuma bari da rai na cikin mutanen duniya. Sa'nan sai in je in goga hakora na da brush. Na goge hakora na, sai in je in wanke fuska na. In je in fita da kayan da zan wanke wanke. Na baya na fita da kayayyakin da zan wanke wanke. In samu in je in kwakwari, in yi girki da ni da iyalina za mu ci. Kafin na yi ma yarana shiryi su je wurin, aa, koyon karatunsu. Sannan ne kuma in je wajen aikina.

Eh ina motsa jiki kullum gaskiya. Dalili da yasa nake motsa jikina kullum saboda yana ba ni lafiya, yana ba ni kwanciyan hankali. Sannan kuma duk inda kasusuwa na da gaɓoɓin jikina suna yin ciwo, suna rage yin ciwo. Dalilin da ya sa suke rage yin ciwo domin ina motsa jikina ne. Saboda haka ni gaskiya na ɗauki motsa jiki da muhimmanci. Dun ko a ƙwallon ƙafa ma idan ba mu motsa jiki ba, ba a bari mu ma mu fara training. Motsa jiki, motsa jiki ma training ne.

Eh ina amfani da sauro net. Dole ne muyi amfani da sauro net don wurin mu dinnan akwai jeji sosai sannan sauro suna son zama a jeji. Sannan kuma jeji na kusa da mu dole ne sauro zasu shigo gidan mu. Cizon sauro gaskiya ya illata mutane a garin mu dinnan sosai. Ya sa mutane rashin lafiya sannan kuma ya kashe waɗansu mutane. Domin haka bana taɓa wasa da amfani da sauro net saboda in kiyaye. Sannan kuma in tabbatar cewa na zauna na tsare kaina daga cizon sauro saboda bana son ciwon malaria ko kaɗan tun ina jariri.

Yadda nake tafiya zuwa wurare, ina amfani da mota ne. Dun kwana biyu nan na koyi tuƙin mota. Saboda haka akwai wanj aboki na da yake iya ya ara min motoci, in fita inje yawo ko kuma in je in sayi abubuwa a kasuwa. Domin bani da abin da zan ɗauka sai inyi amfani da motar sa in je inyi sayayyana. So yanzu haka dinnan ma ko tafiya zan yi ina iya rokar motar shi, domin yana da motoci guda biyu. Ina rokar ɗaya ciki sai in yi tafiya da shi.

Eh ƙwarai ina iya jefa dutse nesa. Dalili nesa nake iya jefa dutse nesa saboda nida nayi farauta. So ina je farauta da dutse muke jifan sunsun da dutse muke jifan kaɗangare. Shi yasa na iya jefan dutse da nesa. Duk ko wane san bishiya yake muna iya ɗaukan dutse muyi jifa mu buge sunsun a sararin saman bishiyar ne. Shi yasa na iya jefa dutse da nesa.

Ina yin wasa daban-daban sau da dama. Ina iya wasan jifan dutse, ina iya wasan bule, ina iya wasan zuwa gona. Mu je gona mu yi ta wasa a cikin lambu sannan kuma ina iya yin wasan rige-rige da mota da ni da abokanai na. Wani lokaci kuma lokacin da nake yaranta kuma ina iya yin rigar-rige da keke. Mu za ga unguwa gaba ɗaya duk wadda ya riga dawo wa. Inda muka fara gudu shine ya ci zaɓin gudun din da kuma wasan da muke yi a waje.

Yanayin ɗaki da na fi so na fi son ɗaki da sanyi bana son ɗaki da dumi sosai. Dalilin sa bana son ɗaki da dumi sosai saboda zafi in yayi amma yana illata mutum shi ya sa bana son ɗaki da wannan zafi sosai. Shi ya sa ko min ya dai ina iya ƙoƙari na tabbatar cewa ɗakina na kunna fanka idan akwai wutan lantarki. In babu kuma wutan lantarki ina fita wajene in sha iska.

Yadda nake kammala aikin a lokaci shine ina fara da ayyukan da suka fi wuya. Bayan na fara da ayyukan da suka fi wuya idan na gama yin ayyukan da suke da wuya sai na koma hankali na ya koma kan ayyuka da basu da wuya sun fi sauki. Haka nake kullum nake gudanar da aiki kuma ina gamuawa akan lokaci. Kuma da nayi aikina haka yana sa aikina na kyau domin na yi amfani da karfina na yi ayyuka masu wuya.

Launin jakar mu ta kudi shi baki ne, kuma gaskiya ni ina son bakin kwalo shi ya sa da na je siyan jakar mu in na siya mai launi baki. Domin baki baya kodeya, sannan kuma baki shi kala ne mai kyau wanda za ka iya saka da kowane irin kaya da kake so ka saka ba sai ka zaba wai a'a wannan kalan zai yi ma ja da shi ba.

Ba na duba kalanda kullum. Dalili da yasa ba na duba kalanda kullum saboda kafin na duba kalanda, sai ina da abin da zan yi tukuna nake duba kalanda. In kuma ban saban ban yi ba haka ne ba na damuwa da kalanda. Wani lokacin ma ko agogon waya na kan yana da kalanda ma yana iya nuna min, so ba sai na yi amfani da kalanda saboda in duba date ba. Ni kawai ina amfani da abin da yake ciki da kuma abin da nake yi ne.

Gaskiya bana cika sa hankali na daftarin kuɗi amma wani lokaci ina dubawa. Ba kullum bane nake duba daftarin kuɗi kafin wani lokaci na duba daftarin kuɗi sai idan an bani kuɗin da ba yarda da kuɗin bane in ina tunanin ko maybe kuɗin ɗin kuɗin ɗin jega ne ba kuɗin da ya kamata bane shine nake amfani da daftarin kuɗi. Na duba in naga daftarin kuɗi a wurin nake gane ko kuɗin ɗin na kwarai ne ko dai kuɗin ɗin jebu ne.

Ina amfani da kafofin wada wasa labarai da dama. Akwai Rock FM, ina amfani da Rock FM sannan kuma ina amfani da TV Gotel. Sannan kuma ina amfani da Number One FM da ke Najeriya mu. Su a wurin ina ke jin labaran waƙoƙi, labaran jihammu, labaran ƙwallon ƙafa da kuma waɗansu wasanni da dama da ko drama ko program na wasan kokoyo.

Na fi son yanayi na farin ciki, yanayi na jin daɗi wanda babu hayaniya komai za a yi sa yadda ya kamata za a gudanar da shi ba sai an yi matsala ko an yi rikici ba. Irin yanayin ɗin na fi so, saboda haka ni yanayi ma in babu kwanciyar hankali bana so.

Eh, ina cin manufan tallace-tallace. Dalili ne, sani ba ina cin manufar tallace-tallace. Ina amfani da application da suna buƙatar tallace-tallace. She sani ba ne iya samun zarafin ci manufan tallace-tallace ne. Kamun Silent Show app din nan ba. Silent Show app suna da tallace-tallace wanda suna amfani da shi su ba mu hutun in-app coins sannan ko pi ma suna da tallace-tallace. Saboda haka ina son kallon tallace-tallace domin na san cewa ni ma za a ba ni kuɗi.

Gaskiya danginmu akwai yawa, domin waɗansun su ma ba mu san ina suke ba tukuna. Waɗansun su suna ƙauye, waɗansun su suna garin mu, waɗansun su kam ma ba mu san ma ina suke ba. Amma dai bisa ga abin da zan iya kirgawa da wanda nake kallo kusa da ni, shine danginmu mun kai da mu takwas a cikin danginmu. Shi yasa ni zan gaya muku gaskiya abin da nake gani yanzu.

Ina amfani da waya na kusan ko wane lokaci. Ma ɗalilin dayasa' nake amfani da waya na a ko wane lokaci saboda da waya na nake amfani nake neman kuɗin da zan biya bokatu na. Sannan kuma da waya na ina yin ajiya. Da waya na kuma ina iya tura kuɗi. Da waya na ina iya duba saƙonni kuma ina tura saƙonni. Da waya na ina iya jin labarai. Da waya na ina iya yin abubuwa da dama wanda ina yin su a asali rayuwa ta ina yin su ta waya. Gaskiya ina amfani da waya na kusan ko wane lokaci.

App da na fi amfani da shi don sakonni WhatsApp ne. Dalilin daya sa da nake amfani da WhatsApp domin sakonni don WhatsApp ba na amfani da recharge card kawai ina amfani da data na ne wanda kuma data na ba wai za a ci min data sosai ba. Sai dai kuma WhatsApp ɗin wani lokaci wayar su da muke magana da su ba su da wayan yin WhatsApp amma WhatsApp ne na fi amfani da shi. Bayan kuma WhatsApp na fi amfani da Chrome ɗina.

Eh ina shan madara kanga siyama ba sosai sosai nake shan madara ba kwana biyu dan na rage shan madara. Dalili ya sa na rage shan madara saboda aka ce shi ma yana da suga, yana da zaki sosai. Shi ya sa ni kuma ina son in dinga rage abubuwa mai zaki a jikina. Ba na son dinga tara abubuwa masu zaki a jikina domin haka shi yana illata ɗa namiji. Shi ya sa ko miya ina iya ko karin ga na kiyaye.

Ni dukansu ma ina so su domin dukansu ina amfani da su amma a duk wanda nake son amfani da shi ina duba yanayin da zan yi amfani da shi tukuna. Kaman bas in na nafi so in zanyi tafiya zuwa gari mai nesa ne na shiga bas domin menene? Domin zan dinga haduwa da mutane daban daban da suke cikin moto din sannan kuma za a dinga hira. In kuma ina cikin jiha ne kuma nafi so in shiga taksi saboda taksi kuma shi zaka samu daga kai sai direba da kuma zaka dinga jin labaran FM da kuma labaran gari da yake tafiya a cikin gari.

Eh to gaskiya ba tun raba abinci kam wani lokaci ina raba abinci da mutane wani lokaci kuma ba na rabawa da mutane. Dalili da ya sa wani lokaci ba na rabawa da mutane ba wai ko rowa bane. Wani lokaci za ka kai ka ba ma mutane abinci ba za su ci ba za su zubar. To shi ya sa wani lokaci ba na badawa. Wani lokaci kuma sai na tabbatar da cewa kana jin yunwa sannan kuma na kalli alamun daman kai kana son daman ka ci abinci ne, tuku na zan iya bayarwa ko kuma idan ka tambaye ni akwai abinci ne ina da shi ina iya bayarwa.

Lokaci na shekara da na fi so na fi so lokacin Disamba, domin lokacin Disamba lokacin Kirsimeti ne wanda Kiristoci suna murna ga haihuwar Yesu Kiristi wanda suka yarda cewa shi ɗan Allah ne. Sa'an nan kuma ina jin dadin cewa za mu haɗu da abokanai na da muka yi kwana biyu ba mu haɗu ba saboda me ya sa? Saboda bikin Kirsimeti yana sa kowa ya dawo hutu gida ya yi murna tare da iyalinsa.

Eh ina iya raba ayuka ga wasu. Dalili da ya sa nake raba ayuka ga wasu saboda mu samu mu kammala aiki a kan lokacin da ya kamata. Indai mutum zai yi aiki ba tare da yana rabawa da wasu ba, zai tara ma kansa aiki sosai kuma ba zai gama su da wuri ba. Shiyasa mu ba mu da manyan buri a wajen aikin mu muna da hadin kai saboda gama aiki da wuri.

Ba abun da nake tsoro a duniya da na yi, ya wuce talauci da kuma cuta. Dalili da ya sa ba na son talauci shine in ka samu matsala wanda kuma kuɗi ne ya kamata ya biya maka buƙatu. In babu kuɗi kuma haka za ka kalla damon ɗin zai cinye ka kuma zai dame ka cikin zuciya domin menene ɗin kuɗi ne ake buƙata a wurin ka saboda a yi abubuwa da kuma ka yi baka da shi. Shi ya sa ni komi ya ina tsoron talauci sannan kuma na biyu kuma ni ina tsoron ciwo. Dalili da ya sa nake tsoron ciwo saboda ciwo ɗin na wani lokaci in ya kama mutum ba lalle ba ne a samu jinya a cikin lokaci.

Ba na rike riga a aljuna. Dalili nesa ba na rike riga a cikin aljuna, saboda in na rike riga a cikin aljuna, zai nuna kamar ni ma ban yi girma ba. Shi yasa ni ina iya kokari na, naga na rike girma na. Inde zan rike riga a aljuka, sai dai in ya zamana ina cikin emergency ko kuma ina cikin yanayi da ya zamana dole ne sai dai in haka domin in samu mafita.

Ke tabbatar da ingancin aiki ba wani yanayi mai wuya bane. Inda nake tabbatar da ingancin aiki shine idan mutane suna yaba aikin ɗin, na tabbatar cewa eh wannan aikin yana da inganci kuma yana da muhimmanci tun da mutane suna yabawa. Sa'an nan kuma ne idan na taras cewa mutane suna yaba aikin ɗin, nima ina ƙara farashin kuɗin yin aikina da kuma kuɗin sayar da abubuwa na.

Na fi son biredin savana wani lokaci domin biredin savana na da laushi amma kuma matsala na da shi shine yana yin guda guda. Shi yasa wani lokaci idan zan siya shi, na tabbatar cewa ina siya da ɗan sardine ɗina wanda zan ci sannan kuma in sha ruwa mai sanyi a kai. Domin shi kalan biredin idan babu ruwa kusa da kai zai iya shake ka.

Da madubi guda biyu ne kaɗai a gidanmu. Muna da guda ɗaya a ɗakin zama, sa'an nan kuma muna da guda ɗaya a dining table. Su ne kaɗai yawan madubi da muke da shi a gida. Amma dai ina fata, don in an sake samun kuɗi ma, zan iya sakawa a cikin ɗakin kwanciyata. Saboda idan na tashi zan iya kalli kai na ya nake kamani da.

Abin da nake shirya a ƙarshen mako shine yin Allah ya yaddda allah ya kaimu rai da lafiya. Ina so zamanin na samu rage abubuwa daga cikin kayayyakin da nake so saya, buɗe shago aski na sannan kuma ina rokon Allah ya yi ƙoƙari ya tabbatar min saboda in samu yin abin da nake so sannan ya bi sunansa.

Yadda nake koyan sabon fasaha sabo shine ina bin yanayin fasaha din a hankali. Bayan na bi sa a hankali zan na kallo yanda ake yi, sannan in dinga jin me ake faɗa. Da ina kallo haka zan dinga natsuwa inabi a hankali hankali. Idan ka bani sati ɗaya za ka ga nima na fara koya. In kuma in na kai wata ɗaya za ka samu na iya aikin sosai ko na iya fasahan sosai.

Ina jagoran mutane da hankali sannan kuma ina jagoran mutane a inda kowa zai fahimci me ake ciki da kuma menene ke tafiya. Dalili da yasa nake jagoran mutane a inda kowa zai fahimta saboda ba na son a ce wai ni ne shugaban tafiya kuma a ce ina yin abun da bai kamata ba. Domin idan ina yi haka wai inda nake jagoransu za su ga kamar abun da na yi ma ban yi aikin ba kuma zai sa ba za mu fahimci juna ba.

Da nike geshen mutane, na geshen mutanen yanda ya kamata in gaishe su kamar da sassafe idan na tashi, na kan iya sugwai da kai na in gaishe iyaye na bayan na gama gaisawa da su sai in koma ɗaki na in huta. Sannan kuma inda mutanen mu je ne kuma ko abu ka ne kuma muna yi ta fawa ne muyi hira muyi dariya.

Eh ina yin ciniki a kasuwa. Mafi yawan ma ciniki nan inda nake yin ciniki sosai shine idan na zo sayan abu ina yin ciniki sosai saboda ina son a sarmin shi, a fara shi mai kyau wanda kuma nima zai zamana nima na samu rabo na. Ko da in zan je in sall zan samu riba dashi shiyasa nake yawan yin ciniki a kasuwa sosai idan na je sayayya ko sayar da abu.

Ina magana da abokan cinikina wani lokaci ta call, wani lokaci kuma ana amfani da turan sako, wani lokaci kuma muna haɗa sanarwa ne wanda kowa ya kamata ya zuwa haɗu fuska da fuska sannan sai a gaya wa mutum yadda zai yi abun da ya kamata. So haka ne wani lokaci na ke magana da abokan cinikina a wajen aiki.

Eh ina bada shawara aiki. Dalili da ya sa nake bare shawara aiki saboda ni aiki da oga ne ya bar mini kenan in ba ma su ra ma'aikatan da suka zo sabo, sabo shawara saboda su yi abun da ya kamata kar su je su ƙetare doka a aiki. Domin da an ƙetare doka a aiki, aiki yariga ya lalace shiya sa ƙomi ya ya ina iya gwargodo na in tabbatar shi a ba ƙetare dokan aiki ba.

Abubuwa da nake da raguwan abinci suna da yawa, amma mafi yawa ina da dabbobi wanda nake basu raguwan abinci. Ina da aladu sannan kuma ina da karnuka wanda in na basu abinci da ya rage suna ci sosai. Shi ya sa wani lokaci ba na zubar da raguwan abinci, ina iya ajiye ma dabbobina kuma idan na ajiye ma dabbobina, ina hutawa daga dafa abinci musu.

Ni ina sanya hula sosai yanzu nan ma hula ne ma a kai na. Dalili daya sa nake son sanya hula saboda yanzu lokacin zafi da hunturun ne nan, kura na iya shiga kan mutum shi ya sa ne kuma ana amfani da hula saboda in kiyaye yawan kura da zai shiga kan mutum da kuma datti da zai shiga kan mutum. Saboda haka ni yanzu ma na son ƙara siyan hula wanda zan dinga rufe kai na ina canza wa.

Eh ni ko wanne irin tufafi ina saka wa amma dai akwai bisa ga yanayin dana sami kaina da kuma kalan tufafin da zanyi amfani dashi. Idan zan je coci ne ina amfani da sut nawa ko kuma ina yi amfani da kaftan dina amma kuma in ina gida kuma ina sa ƙananan kayana ne kamar tirekwata, wando na da kuma rigar jins dina sune abubuwan da nake amfani da su.

Abincin dana fiso shine ɗanwake da albasa da salad da mai wanda akwai zafin barkono aciki. Irin abincin dana keso kenan. Dalilin daysa nakeson abinci haka shine, in inaci yana ƙara bani ɗanɗano a baki dakuma zafin barkono zai sani ina shan ruwa ina zufa haka nikuma nakeso in incin abincin in dinga zufa kuma injin barkono a bakina.

Ina kan babban jaka ne wanda ko ina za ta iya ta kai ni. Jakan ne an siyo ta ne daga Sudan ne ita ta iya gudu kuma ta iya tafiya. Shi ya sa na ke son amfani da wannan jaka dinnan kuma ita ma tana son magana na in za mu tafi wuri da ita tana jin dadin tafiya da ni kuma tana jin magana na inna ce ta yi gudu tana yi.

Ni na fi son zama gaskiya dalili da ya sa na kison zama. Saboda zama ne zai nuna cewa na yi hutu. Amma ina siyan jigimar jikina ma yana ƙara yin tsami ne da makara gajiya. Shi ya sa ni komai yaya dai in na gama tafiya ko na gama aikin da zan yi, ina samun wurine in zauna in ɗan sha iska in huta.

Eh ina yin kiran bidiyo sosai musamamma da budurwa ta ina son yin kiran bidiyo. Abun da ya sa nake yin kiran bidiyo shine wani lokaci idan ina kewan ta ina son kalle ta ina iya ƙoƙari na tabbatar ina kira ta a bidiyo saboda muyi hirar kalaya kammanin ta dun bata nan kusa dani tana wani jiha ne daban. Na wani jiha ne nima daban shiyasa na amfani da kallin bidiyo don in ga kalon ta don in rike tunanin ta da ke wanta.

Eh ina lulluɓe jikina da bargo. Dalili ya sa nake lulluɓe jikina da bargo saboda sanyi. Yanzu haka muna lokacin sanyi ne, duk da dai za a yi zafi daddare amma dai daga in yamma in gari ya fara wayewa irin abun da ya kama karfe biyu za ka ga sanyi ya ɗauka ko tayi na gaba ki dai wannan na maka lulluɓe jikinka da bargo ba za ka iya samun mura.

Eh muna amfani da ruwan rijiya ta wajen yin wanki yi da kuma wajen yin wanke wanke da kuma wajen yin wanka. Dalili da yasa mu kayi haka saboda a yanzu haka ruwan rijiya bai da haske kuma bai da tsafta. So muna amfani da wancan ruwan fyewata ne mun dinga sha bayan mun ci abinci. Da miya yanzu haka in ba da ruwan fyewata baya mutum zai iya samun cuta ko typhoid.

Eh ina son kusa, zama kusa da taga. Dalili da yasa ina son zama kusa da taga domin yanzu ana zafi, in na zauna kusa da taga iska da ɗan ke hurowa daga waje, zai dinga sani ina ɗan shan iska. Bayan haka kuma zan na kallon abubuwan da suke tafiya a waje. Domin ta windo, ta taga ina iya kallon su biri da suke wasa a bishiya ko kuma kaji da suke wucewa da akuyoyi da suke wucewa ko kaɗangaru a jikin bango.

Ina iya tuna abubuwa da dama. Misali ma mafi yawa wasan da muke yi gaba kidaya da abokanai na lokacin yaran taka. Muna iya zuwa wani anguwa mu je buga bal ma mu je mu wai mu je buga match. Wani lokaci idan mun je ana shan mu sai mu dawo muna kuka. Wani lokaci kuma idan mun je mun sha wani lokaci sai a biyo mu da rikici mu gudu mu dawo gida. Wani lokaci kuma mun je ko mun sha ba a samo matsala haka dai muka tafi sukanta a cikin wayan. So ɗaya daga cikin abubuwan da mutum yake iya tunawa daga yarokenan.

Na fi son furen ros, fure din kuma na fi so mai jan launi. Dalili da ya sa na ke son fure ros mai jan launi saboda ya fi nuna alamun cewa soyayya ne kake so ka nuna ma wanda zaka basu furen. Shiyasa ni ina son jan fure mai babban ganye.

Ina goga hakora na wani lokaci so shida wani lokaci ina guga sau uku idan na goga da safe sai baya na gama ci abinci da safe in sake goga hakora na sa'a nan kuma da rana in na ci abinci a wajen aiki ina iya sake goga hakora na da yamma ma in na dawo wajen aiki ina goga hakora na baya na gama ci abinci ina goga hakora na.

Ina tsarkake gidanmu lokaci sau uku a rana ɗaya. Wani lokaci ina tsarkake gidanmu sau hudu a rana daya dalilin da yasa nake tsarkakewa domin wayensu yaran banza suna iya zuwa suzo suyi wasa acikin gidanmu idan bamunan sai su kwaba wuri suyi datti da wuri. Shiyasa ko miya ina ko ƙari ina tsarkake gidanmu kowanne lokaci saboda kar yara su yi datti a ciki.

Ina son siyar da hutuna a bakin kogin ne da yamma, na je na je da kayan nishaɗi na, na je da MP3 na, na je da taburma na, da pillow na, da ruwa na, da kaya marmari na duka. Na je ina hira, na jin dadi lokacin na kurewa, na jin waƙoƙi na haka na ke son ciyar da hutu.

Gaskiya ina musafaha da mutane sosai. Dalili da yasa nake musafaha da mutane saboda musafaha abu ne mai kyau wanda zai haɗa ka da mutane. Za ka san cewa ga irin mutane, ga irin halayensu da suke yi. Sannan kuma don ka samu mutanen wanda suna da kirki kuma yana da kyau zama da su. Shi ya sa ni kominya ina musafaha da mutane saboda akwai wasun da za ka same su suna da halaye masu kyau kuma za su taimaka maka.

Ina son kallon China film, wani lokaci kuma ina son kallon Indian film. Dalili da yasa nake son Indian film saboda mafi yawansu an iya samun fassararsu a nan Najeriya. Shi yasa ina son kallon Indian Hausa domin zan fahimci me ake nufi daman a wancan yare da suke yi. Shi yasa nake son kallon Indian Hausa.

Yadda nake ba da ra'ayi a wajen aiki ba wai ina ba da shi da gadara ba ne. Ina ba da shi yanda da kowa zai fahimci cewa ga ni nawa na ra'ayi. Sannan kuma in aka zo kowa ya gama ba da ra'ayinsa, in muka duba duka muka tantance cewa nawa ra'ayin ne ya fi, tukuna nake amfani da ra'ayi ne. In kuma na ga ra'ayinsu ma zai fi, ina biye ma ra'ayinsu.

Nda nake kawowa gidanmu shine ina amfani da yanayin samu nane. Ina samu wanda zan iyai musu abu inai musu abu amma kuma in banda shi shima haka nake hakuri in daure ban musu kome ba. Saboda haka suma suna fahintan cewa eh nima sai inda ƙarfi na ya kai tukunna zan iyai musu taimako. In kuma ƙarfi na bai kai ba haka suma suke hakuri da ni. Mu tura rayuwa ahaka.

Ina karɓan bako da hannu biyu biyu sannan kuma bana rena bako domin aka ce bakon ka shine arzikin ka. So ni in bako, ina da bako da zan karɓa, ina iya koƙari na in je samun dafa masa abinci mai kyau. Ina dafa masa abinci mai kyau, zan nema masa kaya marmari na musamman ajiye masa saboda ina son bakona yaji dadi idan yazo wurina.

Abubuwa da yawa suna sani inyi dariya baya. Kamar misali a ce ina tuna yadda ni da abokanai na muka yi zaman yaran taka. Muka yi wasu abubuwa lokacin da muke nan ƙanana. In na tuna abubuwa muka yi maka suna sani ina dariya. Shiyasa abokanai na inason hira da su duk da dai muyi girma saboda muna hira muna tuna da baya tare.

A'a kujera na suna da daɗi gaskiya. Kujeru nakan ko nima ina son zama a kansu domin suna da laushi. Sannan kuma idan ka zauna barci ma zai iya ɗaukan ka. Shi yasa wani lokaci idan nayi baƙo na iya basu wancan kujeran su zauna su masu jiya laushin kujeran. In mafi yawan baƙo da suka zo kuma na basu kujeran suka zauna, baciyya ɗebesu kam.

Ni na fi son hawa lift. Dalili da ya sa na fi son hawa lift saboda lift baya bukatan karfin ka, baya bukatan ko wani abu naka. Kowai shide kawai zaka shiga cikin lift ne zai ɗauke ka zuwa inda kake so ka je. Idan ka yi sakai zaka buɗe ko fa ne ka fita. In ka yi sa'a kuma akwai su lift da kuma da kansu ma suke buɗe ko fa mutum ya fita.

Launin bangon mu farare ne. Dalili yasa muka fenta su farare saboda muna so mu dinga iya kokari magamun bar ɗakin ɗin da haske kuma mun tsaftace shi. Shi ya sa muka bar bangon ɗakin ɗin farare. But wani lokaci kuma muna yawan yin shawarwari kafin mu canza bangon wannan ɗakin mu muna canza kalan bangon ɗakin mu.

Muna yin taro sau ɗaya ne ko wane karshe mako. Dalili da ya sa muke yin taro ko so ɗaya a karshen mako mun zo mu yi lissafi na in zamu yi taro fiye da sau ɗaya, kuɗin mashin da kuma kuɗin kayan nishaɗi da muke saya a yayin taro zai cinye mana kuɗin da muke ajiyewa a gwajin aiki. Shiyasa muka maye da taro ɗin ya zamana sau ɗaya ko wane karshen mako.

Eh ina kallon taurari da dare. Wannan yana cikin ɗaya daga abubuwan da nake so yi idan ina kwanciya gida, babu abu ina ka fita da taburma na, na fita da taburma na, in ɗauko matashin wuya, in samu in shimfiɗa baya na, in shimfiɗa in kwanta ina kallon sama, ina kallon taurari. Hakan yana bani farin ciki.

Eh ina ajiye kwafin bayanin mu, ya zama kuma wajibi ne in ajiye kwafin bayanin mu, saboda wata rana za a iya zo ayi zargin ka da abun da ba'a ta ba sanin kadashi ba. Idan kuma ba ka da kwafi ya nuna kai ba ka da hujja da za ka karya tasu. Shi ya sa ko miyaya ina ajiye kwafin ayyukana gabaki ɗaya saboda in a abu taso ina da abun da zan tsare kaina.

Abun da nake kare kanmu daga sauro ba wani abu mai wuya ba ne. Ko abun da nake yi shi ne ina amfani da sauro net. Idan ina cikin sauro net, duk wani waye waye da sauro zai yi baya iya sami na a cikin sauro net ɗin baya iya shiga. Kawai abun da nake yi wani lokaci kafin na saka sauro net ɗin ina fesa maganin sauro sai na fita ɗakin nan bayan awa ɗaya sai in dawo cikin ɗaki.

Ka kiya kalmar sirri shine bana taɓa gaya ma kowa domin idan ka gaya wa mutum zai je ya gaya na wani. Shima wancan ɗin yana da wanda ya yarda da shi zai je ya gaya masa haka za a yaɗa labarai. Zaka ga abin da kake tunanin sirri ne zai zama na ba sirri bane. Shi yasa komi ya sirri ya zama na a tsakani in kai kaɗai ne, kar ka ɗauka ka gaya ma wani.

Yadda nake magance matsaloli a gwajin aiki shine ina iya kiran duk wanda suka samu matsalar koma wayanda da sukayi rikici din, zauna da su yi musu magana saboda su fahimci cewa abin da suka yi dinnan bai kamata ba. Sannan in suna da matsaloli a wajen aiki ko rikici a wajen aiki an samu damuwa, ya kamata za su sami shugaban wajen aikin din ne su gaya masa gaɓin da ake tafiya ga abin da ake ciki. Wanda sai a sa kowa ya fahimta domin rashin fahimta ne yake kawo rikici.

Ni na fi son shayi. Dalili da ya sa nake son shayi saboda shayi yana daɗin zaki ka nan kuma ana iya samun shi madara sannan kofi kuma ana samun shi kofi ne 'ya'yan koko ɗin nan kuma yana da ɗaci bai da daɗin sha ba. Shi ya sa ni kofi ana son da sabin madara dallin a ciki sannan kuma ba na son a sa shi ga da yawa.

Ina da kayan ciye-ciye sosai gaskiya kam wanda sun kai wajen guda biyu zuwa uku wanda nake son cin su saboda haka ni nafi son lemu da abarba ne a cikin kayan ciye-ciye na baya su kuma na iya ɗan ƙoƙarin ci biskit ko minimie chin chin.

Gidan abinci da nafi so, nafi son gidan abincin na tu. Dalili da ya sa nake son gidan abincin NATO domin gidan abincin natu yana da ɗadi ba kaman shawarman su Su ina son cin shawarma su sun iya dafawa. Idan na je na siya shawarma double sausage ko budurwana ma tana yabawa tana jin daɗi. Shi ya sa ni ina son cin abincin NATO.

Eh ina tauna goro amma namijin goro ne nake tauna. Ba na tauna ɗayan kalan goro can, nafi son tauna namijin goro dalili sa nake tauna namijin goro domin namijin goro yana magance sanyi a jikin namiji sannan kuma namiji yana magance mura a jikin namiji sannan kuma haka ce ɗayan goron can kuma yana kawo matsala a kidney da kuma liver mutum. Shi ya sa bai kyautar mutum ya dinga tauna ɗayan irin wancan goron ba. Ko me ya ɗai mutum zai tauna goro ya zama yana tauna namijin goro ne.

Ina iya yin iyo sosai don na iya iyo tun ina ɗan yaro ma da nake zuwa kogi. Sai dai kuma akwai wani wanda ya fi mu iya iyo muna kiranshi Salim. Shi in mukaje iyo da shi yakan iya nitse karkashin ruwa ya yi wajen minti sha biyar bai fito daga karkashin ruwa ba. Wani lokaci ya shiga karkashin ruwa yana samu mu dinga jin tsoro. Ko me bi ya mutu ne ko kuma me bi ya ya samu matsala, sai muga kawai ya billo gaba kidaya daga cikin ruwa sai kowa ya razana.

Eh ina kwana a ciki gaskiya in sanyi yayi yawa wuje amma kuma in zafi yayiwa cikin ɗaki, kuma ina kwana wuje ne saboda gaskiya ni bana shiri da zafi sosai gaskiya. Komi ya dai nafi son samu iska, ina da shan iska bana son zufa sanan kuma bana son zafi, amma ba wai ina son sanyi sosai bane.

Eh, ina iya ba da barkwanci amma ba kowane lokaci ba ne, saboda wani lokaci zaka sami ina cikin yanayi da ina kama da na ba da barkwanci zan kwaru, shiyasa wani lokaci sai na dubi nema idan na ba da barkwanci in ba zan ji na takuru ko kuma na shiga matsala ba, tukuna nake ba da barkwanci.

Ina iya cin abinci da hannuna sannan kuma ina iya cin abinci da chokali. Kafin na ci abinci da chokali, sai na tabbatar cewa kalan abincin da zan ci dinnan da chokali ne ya kamata in ci. Misali kamar irin sushi, shinkafa, ko ɗanwake, ko doya, ko dankali, ko wake, toh irin wayan cin abincin nan ina ci da chokali ne amma kuma dai ya zamanin tuwo ne ina ci da hannuna ne zan wanke hannu kafin nan ci.

Eh ina shuka tsire-tsire a gida. In kaje bayan gidanmu akwai lambu ma wanda muke shuka tsire-tsire. Muna iya shuka rogo, muna iya shuka kabewa, muna shuka zogale, muna shuka dankali sannan kuma muna shuka gyada. Sannan kuma cikin gidan mu munyi ƙoƙari mu shuka mangwaro wanda rashin ruwa ya sa shi baya zama.

Eh ina iya ɗaure kulli misali ace ko kullin egusi, ko kullin maggi, ko kullin daddawa ko kullin kuka ina iya ɗaure su dalilin dayasa nake iya ɗaure su saboda tun da akwai wasu ayyuka da mamanmu ta koya mana saboda ta san cewa zai amfane mu a nan gaba shi ya sani mana iya ɗaure ƙulli na yi wayan su a bubuwa na mata.

Eh ina kallon inuwa na sosai dalili da yasa ni ke kallon inuwa na sosai saboda inuwa na ma kaɗai wani lokaci ina amfani dashi in gane cewa mene ne time ko kuma mene ne lokaci yanzu shiyasa wani lokaci ina, in ina siye in babu agoggo hannuna ina shiga rana duk inda inuwa na ya nuna na san cewa shine lokaci.

Kamfani de Tecno ne Spark 10C wanda ke da memory 128 gig kuma RAM nashi 8 gig RAM. Yana da camera 15 megapixel na baya wayan din kuma gaskiya yana da batir 50,000 mAh. Batir yana ƙoƙarin jimawa gaskiya idan nayi charjin shi yana jimawa kafin na ya mutu.

Ji na ruwa na zuwa ne, ina sauri-sauri n'gana tattara kayayyaki da na san cewa in ruwa ya taɓa su za su lalace in shigar da su cikin ɗaki. In kuma a shago nake kuma ina tattara kayayyakin aikin shagon da na san cewa idan na bari ruwa in ya taɓa su zai lalata su kamar irin su janareto, kamar irin su, uh, canso duk ina ƙoƙarin in ga na tattara su na shigar da su saboda kar ruwa ya taɓa su su ɓaci.

Mai da nake amfani da shi in shafa a jikina, ina amfani da Fresher oil sannan kuma ina amfani da Nivea. Dalili da sane ke amfani da Nivea saboda Nivea yana sa ni na ɗan walƙiya sannan kuma yana sa ni fata na na haske. Shi ya sa nakeson amfani da Nivea amma kuma in bani da kuɗi kuma ina shafa normal vaseline ne a jikina sannan kuma hakan ma ai ya fi kyau ka bi abu yanda yazo maka.

Gidanmu na da ƙasa mai duwatsu-duwatsu a ciki ɗin na. Sannan kuma irin ƙasan ɗin yana da kyau. A ɗayan gefen gidanmu kuma zaƙasa mu yana da bakaken ƙasan na. To, cikin gidanmu ƙasa ƙasa sun rabu har ƙashi uku. Akwai bakaken ƙasa wanda zaƙasa mu suna da duwatsu ƙananan a cike. A kuma ɗayan gefen kuma zaƙasa mu bakaken ƙasa ɗin na wanda ba su da duwatsu suna nan saf. Sannan kuma gajeren ko wane jan ƙasa kuma mai duwatsu a jikin sa.

Eh ina kunna kandir gaskiya. Dalili da yasa nake kunna kandir yana taimakana wajen ganin haske idan babu wutan lantarki. Lokacin da babu wutan lantarki ina amfani da shi na ga haske sannan kuma lokacin sanyi ne ina amfani da kandir saboda sa ɗaki ɗumi. Gaskiya amfani da kandir na da kyau.

Ba na iya zama a kan gwiwa, dalili da yasa ba na zama a kan gwiwa saboda yana sa gwiwar mutum tsami sannan kuma yana gajiyar da mutum da wuri. Shiyasa bana amfani da zama a kan gwiwa. A kan gwiwa zai iya illatar da kai, za ka ji gwiwanka ya yi tsami gabaki ɗaya saboda haka gaskiya nishaɗi da zan iya bayarwa ga masu zama a kan gwiwa shine su rage.

Na fi so idan zan zauna, zauna a kan kujera wanda zan jingina baya na. Dan na jingina baya na ba zan ji na takura ba sannan kuma ba zan ji kujerar babu laushi ba. Na fi so zan zauna na ji kujera akwai laushi. Dan na zauna haka na fi jin jikina cewa ya sake. Shi ya sa ni nake so zama kujera mai laushi.

Ina miƙe jiki da safe. Du ranar da na tashi da sassafe ina miƙe jikina. Abin da yasa nake miƙe jikina saboda na yi ayuka a wajen aiki. Ina gaji, na zo na kwanta, na tashi. Dole ne na miƙe jikina saboda kasusuwa na su sake yin ƙarfi kafin na fita na je wajen aiki kuma shi yasa na miƙe jiki.

Na fi son ita--yayan itacen guava da kuma yayan itacen mangwaro. Dalilin da yasa nake son itacen mangwaro saboda yayan itacen mangwaro ma idan ka na hawan sa yana da dadin hawa shi ma yanayi yana nan kamar nishaɗi ne hawan sa. Zaka iya ka hau ka ciro mangwaro da kanka, yana da kuma ƙarfi. Sannan kuma ina son itacen guava, ina son cin yayan itacen din don shi ma zaka iya hawa kawai ka sinko ka ci.

Nina fi son jan launi ne ko a kaya saka wa nama ina yawan son sa jajayen kaya da kuma baƙaƙen wanduna. Shi yasa na son jajayen launi. Ko misalima in aka ajiye mun abun canka canka, in dai akwai ja a ciki ina daukan ja. Kuma mafi yawa duk lokacin da na dauki ja ina yin nasara a kai.